Sau nawa kake amfani da wayarka? To masha Allah, da wannan tambaya da kuka mun ina yin amfani da wayata kamar sau biyar zuwa sau ba adadi ma a sosai a rana.

Kana sanya tabarau? Eh kwarai da gaske ina saka tabarau saboda karatu kuma da kare idanuwa na daga wato abubuwa marasa daɗi wanda suke faɗawa cikin ido.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh, yanda nake kula da gashina shine duk sati ko bayan sati uku ina zuwa in yi aski sannan kuma ina wanke kaina in shafa mai-mai wanda yake gyara gashi.

Yaya kake yanke shawara? Ayanda nake yanke shawara aiki shine zan tattara bayanai sosai da shawarwari da abokan aiki suka bayar sannan sai in yanke shawara mai mahimmanci.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum saboda shi turare saka shi abu ne mai kyau, zai sa ka yi ƙanshi, duk in da ka shiga mutane su ji ka na ƙanshi, kuma zai baka ƙwarin gwiwa sosai.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Ina kallon wayata akan sa'o'i ashirin da hudu ne. Yau wa'i akan sa'o'i ashirin da hudu.

Ka fi son bas ko taksi? Akwai, ah, wato hanyoyin tafiye-tafiye da kuma motoci kala-kala kamar dai yanda kuka lissafo basu da taksi. So idan tafiya ce mai yawa mutane da yawa, na fi son bas. Idan kuma tafiya ce wadda ba ta da yawa mutane kaɗan, na fi son taksi.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske, saboda haka ne ma na kunna wuta, na sa kwayaye, na nefa sosai sosai a ciki.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Wato wannan shine sharewa ko wankewa. Muna tsarkake gidanmu sau uku a kowace rana, da safe da rana da daddare.

Kana da sa hannu a saƙonnin ku? Eh eh, ina da saka hannu a saƙonnin mu. Kusan sa hannu na ba shine babban sa hannu wanda idan babu shi to ba saƙon mu.

Kana karanta jarida? Eh kwarai da gaske ina karanta jarida. Ina karanta jarida duk sati. Ina karanta jarida.

Yaushe kake kwana kullum? Yanda nake kwana kullum shine bayan na yi sallar isha'i, na ci abincin dare. To a lokacin babu, abun da nake yi bayan na gama karatu na da daddare, sai in kwanta in huta, hanyar bacci.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku yanda muke bikin ranar haihuwar mu shine wato muna gayyato mutane a ci abinci, a yanka nama a ci.

Yaya kake jin hayaniya? Eh gaskiya hayaniya abuce wacce, ni dai tana takura mun sosai. Tana sani cikin wani irin yanayi mara daɗi. Shi sa bana san hayaniya.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu saboda duba lokaci da kuma kula da ranaku da kuma wato kula da lokacin aiki da tashi.

Wanne irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu na wanki wajen wanka ko wanki. Wannan shine irin sabulun da nake amfani da shi Viva.

Muryarka tana da ƙarfi ko hankali? Eh murya ta tana da ƙarfi kuma tana da hankali. Saboda idan ni magana da ƙarfi za a ji kuma in ni magana a hankali ma za a ji ni.

Ina kake ajiye makullan ku? Inda nake ajiye makullan mu shine cikin loka, ta yanda ba wanda zai gansu sai ni kaɗai. Ba wanda zai ga wannan ɗin, ba wanda zai.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutar lantarki a wata yana kamawa kaman naira dubu ɗaya da ɗari biyu da naira hamsin a kowane wata.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Ina shaƙatawa lokacin hutu, wato ina tafiya ne cikin wato lambu na in huta.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh muna jin kukan zakara da safe saboda ai ka ga da safe zakara yana yin kuka da asuba saboda su ka ji a lokacin duk sun tashi bacci.

Wane irin wasa ka fi so? Irin wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa da gudu da dambe. Wannan sune kalolin wasa na gargajiya wanda nake so.

Wani gudu na fanka kakeso? Gudu na fanka wanda nakeso shine gudu wanda yake daidai wa daidai wanda bai yi gudu so sai ba kuma bai yi tafiya a hankali ba.

Wane irin wasa kake yi a waje? Eee, irin wasan da nake yi a waje gaskiya shine tsere. Shine wasan da nake yi a waje.